Gaskiya na fison tufafin auduga, saboda ita auduga tana da laushi kuma ko wane lokaci tana iya, kana iya sa shi lokacin zafi, haka kuma lokacin sanyi, haka kuma lokacin damina. Amma siliki kam gaskiya yana da zafi sosai a jiki kuma yana sa zufa.

To, mafi yawanci lokuta gaskiya na fice abinci da cokali. Dalili kuma shine mafi yawancin lokuta hannunka ka gaisa da mutane da yawa, ka yi basu hannu. So idan ka yi amfani da cokali wanda yake an tsarkake shi, yana da tsabta, to zai fi mahimmanci sama da ka sa hannu.

Eh ina sayayya a kasuwa sosai. Ina yin ciniki a kasuwa. Nakan shiga kasuwa in sayi kayan abinci, kayan tufafi na sawa, haka kuma nakan sayi abubuwan sha da kuma abubuwan more rayuwa kamar abin da ya shafi kifi, nama, ƙwai da kuma dankalin turawa.

Ina amfani da net, sauro net wato ma-ma gidan sauro saboda wayan nan chemicals ko kuma wayan nan abubuwan da ake sarrafawa, wayanda suke kashe ƙwari suna kawo mura. Su na kan yi amfani da gidan sauro ne ko mi zafi, ko mi sanyi, har kuma ko mi damina.

Eh, akwai manufa da nake cimma ta tallace-tallace, amma mafi yawancin lokuta a gaskiya tallace-tallacen da ake sakawa a intanet ko kuma a waya lokacin da kake kallon labarai ko kuma karanta labarai ko kuma ƙoƙarin sauke wata manhaja daga Play Store, to irin waɗannan tallace-tallacen gaskiya bana sha'awarsu.

So na fi son wasan wato kwallon kafa, soccer. Ita kwallon kafa kinga abu ne wanda ya karɓa, ya samu karɓuwa a duniya. Duk lokacin da nake son nishaɗi ko kuma nake son rayuwata in faranta rayuwata, so na kan je filin wasanni dan in kalli kwallon kafa tsakanin kungiyoyi mabambanta.

Eh ina lullubi da bargo. Abun da yasa nake lullubi da bargo misali lokacin sanyi ko kuma lokacin ruwan sama, so lokacin hunturu kinga akwai sanyi, lokacin ruwan sama akwai sanyi. So naka lulluɓa jikina sosai da bargo don ina alfahari da bargona a duk lokacin da na rufe jikina. Dakan taimaka ma jikina domin ɗumama yanayi.

Ranar da ta fi ko wacce kyau a wurina a mako shine ranar Juma'a. Saboda al'adar Bahaushe kowace ranar Juma'a akan shishshirya da wuri saboda zuwa ibada a masallatan Juma'a kuma akan canza abinci wanda ake bawa 'yan uwa da abokan arziki. Gidan da ma basa cin nama, to haka na taso a ƙauyen mu sai yadda kowacce ranar Juma'a ana siyan nama a ci.

Ina cin abincin dare awa biyu kafin in kwanta bacci saboda wani lokaci idan ka ci shi kafin ka kwanta za ka tashi da gajiya ko kuma ka kasa tashi da wuri. So ina cin shi awa biyu kafin in kwanta. Sannan ina cin abinci marar nauyi kamar irinsu Irish potato that dankalin turawa ko dankalin Hausa haɗe da shayi mai marar madara.

A'a, ina kallon taurari da daddare. Wani lokaci nakan yi tsaye ina kallonsu a matsayin abubuwa waɗanda Ubangiji ya halitta waɗanda suke haske sararin samaniya. Nakan tsaya nakan yi tunani a kai in ce Allah Sarki wannan taurarin Ubangiji ne yake tafiyar da su a lokacin da ya ga dama da kuma lokacin da yake so.

To gaskiya naman da na fi so shine naman rago, ko ince naman tumaki. Saboda rago yana da daɗi sosai duka cikin red miat ba abin da ya kai naman rago daɗi. Daga na naman rago kuma sai naman kaji, zabi da kuma agwagi haɗe da tattabaru.

Ina sanya bel kullum, bel na mota ne ko kuma bel na kayan jiki. Saboda aikin da nake yi aiki ne na damara, to bel dinnan kuma dole mutum ya ɗaura shi yana ɗaya daga cikin ƙa'idar aiki ya kasance kana ɗaura bel a jikinka kowace rana aƙalla dai wurare guda uku, da safe, da hantsi da kuma lokacin tashi aiki.

Na fi son miyan ganye, miyan alayyafu haɗe da kifi da kuma naman kaji. Sannan ga lemon tsami, sannan da sauran ababe na al'ada natural spices haɗe da wato, um, tafarnuwa, citta, barkono da sauran kala-kalan abin, abin da ake sakawa a miya.

Kullum ina sa turare, babu ranar da bana sa turare a jikina. Dalili kuwa shine, turare idan ka saka shi ka shigo cikin jama'a, so za ka ji mutane suna yaba maka, suna jin ƙanshin jikinka, ka banbanta da sauran wanda ba su sa turare. So kowacce rana da safe idan na shirya tsab, zan tafi aiki nakan shafa turare a jikina.

To, bikin da na fi so shine bikin Sallah, wanda nake tafiya a ƙauyenmu, wanda muke haɗuwa da abokananmu waɗanda muka taso muna yara, 'yan uwa da abokan arziki da kuma abin da ya shafi abokane sababbi waɗanda muka yi lokacin da muka girma.

To ina da madubi kamar guda kala uku. Akwai ɗaya a cikin banɗaki, akwai ɗaya a babban ɗakina na hutawa sannan akwai ɗaya a cikin ɗakina wanda nake kwana da shi. So madubi yana da tasiri yana da amfani sosai. Duk lokacin zan fito aiki da na saka suturata so na kan yi ƙoƙari in duba in ga cewa idan babu wata matsala.

E ina duba daftarin kuɗi kuma dalili shine bai kamata ace na zauna haka kawai in yi ta kashe kuɗi ba tare da wani lissafi ba. So nakan duba in ga cewa kuɗin nawa ne ya kamata ace na kashe a abinci, nawa na kashe a sutura, nawa na kashe a turare, nawa na kashe a kayan kallo. So kowace rana ina rubuta abubuwan da nake yi a matsayin daftarin kuɗi.

Ina zama kan gwiwa amma ba kowane lokaci ba, sai dai idan ta kama amma mafi yawanci zamana kam a kan kujera ne. So in ka ga na zauna kan gwiwa idan na ji cewa na gaji kuma ina buƙatar hutawa so na kan zauna a kan gwiwa ta domin in samu kuzari da kuma matsayen motsa jiki kowace rana.

Eh, ina karanta jarida, amma wani lokaci ba jaridar zahiri ba, jarida da take akan waya, wadda ake amfani da ita ta yanar gizo. Amma lokaci na kan karanta jarida ta zahiri ta takarda ke nan. Idan na samu wani ya zo da ita a cikin ofis ko kuma na gan shi a kasuwa ko kuma wani gurin na daban.

Ina da dangantaka mai kyau tsakanina da shugaban aikina. Kasancewa ta mutum mai ɗa'a, mai sadaukar da kai ga kuma biyayya da kuma yin aiki cikin lokaci kuma yadda ake son shi kamar yadda aka tsara. So dangantaka ta tana da kyau sosai tsakanina da shugabana.

Eh ina son ya hula sosai. Kasancewar hula irin wannan ƙube tana ɗaya daga cikin tufafi na gargajiya a ƙasar Hausa. So nika san ya hula dukan lokutan da na sa, ah, wato riga ko wando irin namu na gargajiya na Hausawa. Amma idan kaya ne na turawa shirt da wando haka, to ba na sa riga.

Abincin gargajiyar da na fi so, shine abincin da aka yi shi da dawa ko masara ko kuma shinkafa. Kasancewa wayannan kalar abincin musamman tuwo sune waɗanda aka fi sanin su a ƙasar Hausa. Kuma ina son wannan abincin ne saboda mahaifiyata na tashi a gida tana girkawa.

Ina da takalmi aƙalla kala shida. Ina da baƙaƙe guda biyu, ina da fari ɗaya kuma ina da wasu kala daban guda uku. So ina da sha'awa sosai game da takalmi kasancewar ina sha'awar inga cewa takalmi na ya kasance daidai da kayan da na saka a jikina.

Ni bana da takamaiman lokacin kwana. Aiki da al’amurra suna bambanta. Wani lokaci ina kwana da wuri, wani lokaci kuma sai daga baya, amma duk da haka ina ƙoƙarin samun isasshen hutu idan na samu dama. A kowane lokaci na kan yi la’akari da abubuwan da ke gabana kafin in kwanta.

Ba na kallon madubi sau da yawa. Wani lokaci idan zan fita ko na gama shiri, sai na duba kawai domin gyaran kai. Na inga inda yake buƙatar gyarawa da kuma inda nake ganin cewa na yi daidai. Amma ba ni da wani takamaiman adadi. Sai idan akwai buƙata ne kawai, to na kan kalla akai-akai. Amma idan babu wata bukata, to ba na duba shi sosai.